Ina da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci. Ina da shi, ina amfani da shi wurin siyayya ta kati ta hanyar intanet kuma ina zuwa shaguna. Ina saye abinci, ina sayen kayan more rayuwa da katina na kasuwanci, haka kuma ina shiga kasuwa da shi in sayi kayayyaki.

Eh, ina kunna Bluetooth a kullum. Kasancewar Bluetooth hanya ce mafi sauƙi da zaka saurari abin da ya shafi kiɗa ko waƙa ta hanyar wayoyin sadarwa ko kuma ta hanyar na'ura wato MP3 player kai tsaye.

Wane fure nafi so? So nafison fure wanda yake da launin ja, wato kuma da kore kore. To yanda idan na fito da safe na kalle shi a jikin fulawa, yakan saka ni jin dadi kuma yana kara min gani a jikina. So wannan furen nafison shi fiye da ko wane fure.

Ina musafaha da mutane? Eh, ina musafaha da mutane. Kasancewar musafaha abu ce wanda addini ya koyar, kuma al'ada ta ƙasa Hausa ta ba da, sannan a ƙa'ida babba shi zai ba ƙarami musafaha kafin babba ya ba shi. Sannan mace tayi musafaha da mace ƴar uwarta, haka yaro yayi musafaha da yaro ɗan uwan shi.

Ina nake son ciyar da hutu? Ina son ciyar da hutuna a wurare wanda suke akwai kwanciyar hankali, akwai aminci, akwai nishaɗi. Sannan akwai ƴaƴan itace, sannan akwai ƴaƴan marmari. Sannan wuri ne wanda yake akwai duwatsu. Sannan kuma yana da yanayi mai daɗin gaske ba yanayi mai zafi kuma mai sanyi sosai ba.

Ina bada shawara a aiki? Eh ina bada shawara a aiki, kasancewa ta ɗaya daga cikin manya manya a cikin ofis ɗinmu. So ina bada shawara kuma shawarar da nake badawa ina kallon ta ta gefe biyu. Nakan saurari daga yara kuma ina saurari daga manya kuma nakan saurari shawara daga abokanan aikina. So duk lokacin da na bada shawara kuma mutane suna aiki da shi.

Ina iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa. Musamman lokacin da nake so in samu kwanciyar hankali, aiki ya min yawa ko kuma yanayi ya yi min cinkoso da yawa. So nakan rera waƙa domin in samu natsuwa a cikin zuciyata. Nakan rera waƙa irin ta Larabawa kuma ina rera waƙa irin ta Hausawa. Wani lokaci kuma ina rera waƙa ta Turanci wato ta English.

Eh ina fatan samun ciyarwa a nan da watanni biyar ko shekara ɗaya. So ya danganta dai yadda yanayi ya bada. Sannan zan iya yin shi da iyali kuma zan iya yin shi da wato abokan.

Wani irin kayan ɗaki na fi so? To kayan ɗaki na fiso shine kayan da yake ba mai wahala ba kuma ba mai sauƙi ba. Madadaici wanda yake ya ƙunshi gado, katifa, zane, kayan cin abinci da kayan shan abin sha kamar irin su shayi, fura da kuma kunu.

Wane lokaci na ke wanke kayayyaki? Ina wancan kayayyaki na a lokacin karshen mako, wato lokacin cikin weekend wato lokacin ranar Asabar daba a zuwa aiki ko kuma ranar Lahadi. Na wanke kayayyaki sannan ina share gida da sauran aikace aikacen da ya kamata a ci a yi lokacin karshen mako.

No ruwa nake sha kullum. Kasancewa tana babban mutum kuma wanda yake fama da matsala ta hawan jini, ina shan ruwa a ƙalla lita biyu zuwa lita uku da rabi kowace rana. Wannan zai taimaka min don in kasance cewa jikina yana da yanayin ruwa mai kyau da daidaito, yanda zan samu ƙoshin lafiya kowace rana cikin aikina.

Ina yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci. Kasancewa aikin da nake aiki ne wanda ya shafi Federal Road safety ko Nigeria. To lokaci idan na fita ofis ban gama aiki na ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar da aka tsara ba, su nakan ƙara lokaci kaman awa biyu, minti ɗaya, minti talatin wani lokaci kuma har awa uku. So ya danganta daga yanayin aikin yanda yake.

Ina raba wurin da nake a yanar gizo? Eh, nakan raba yanar gizo a wurin da nake aiki ta hanyar hotspots ko Wi-Fi tsakanin abokan aikina da kuma yarana. Nakan ba su saboda haka zai fi mana sauƙi na charges da ake yi na kuɗin int-internet wato yanar gizo.

Ya nake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane cikin hikima, adalci, gaskiya, ladabi da kuma riƙon amana. Sannan ina girmama na gaba garan, sannan yaran da suke ƙasa na wa ƴanda nake jagoranta ban ɗauke su a matsayin cewa yara ne da zan tilasta ma abin da nake so su yi shi za su yi ba. Ina aiki ne akan bisa doka da oda.

Yaya nake magance matsaloli a aiki? Nakan magance matsaloli aiki ta hanyar tuntuɓa tsakanin ma'aikata, sannan nakan samu nutsuwa idan matsala ta zo ba tare da na yi amfani da ƙarfin zuciya ko ƙarfin mulki da nake da shi a ofis ba. So nakan bi shawarwarin mutane tsakanin abokan aiki daga ƙarshe sai mu gano ina ne mafita domin tabbatar da an magance matsala saboda gaba.

Ina son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna musamman lokacin wani taro ko lokacin biki ko lokacin taron al'ada na gargajiya da nake yi a garinmu ko kuma lokacin samun wani tsarin matsayi a wurin aikina to ina sha'awar in ɗauki hotuna domin in ajiye su saboda tarihi a gaba.

Me nake yi don kiyaye lafiya? Abuwa na nake yi don kiyaye lafiya suna da yawa. Ina tsaftace wurin kwanciya ta, ina tsaftace ruwan shana, ina tsaftace abinci na. Haka zalika nakan kula da yanayin abun da iyalina da kuma yarana suke zumuntakewa, sannan ina tsaftace lokacin da zan kwanta. In tabbatar da cewa na shiga cikin gidan sauro sannan ina amfani da lokaci na idan na ji bani da lafiya in je asibiti domin aduba ni.

Muna yin wuta da itace. Eh muna kunna wuta da itace. Kasan cewa tana taso a ƙauye kuma muna da itacen isasshe. Su makai amfanin itace ne wurin tuƙa tuwo, irin abincinmu na gargajiya, wurin dafa shinkafa, wurin dafa wake, wurin dafa doya, dankali da sauran abincin da muke amfani da shi a ƙasar Hausa.

Ina sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu na. Kasancewar agogo abu ne wanda ake amfani da shi lokaci zuwa lokaci. Yana tunatar da ni lokacin aiki ko kuma wani alkawari da na ɗauka, ko kuma wani biki ko kuma lokacin ibada ko kuma lokaci na al'ada. So ina sanya agogo a hannuna.

Wane launi bangogin mu suke? To bango, bango na yana da launin kore ne, ma'ana green da Ingilishi. Kuma ina son wannan launi, kasancewar launi ne wanda yake da muhimmanci a nan ƙasar Hausa da kuma a duniya baki ɗaya. Domin duk inda ka ga launi kore ma'ana akwai alkhairi a ciki.